Kana tafiya kasuwanci? Shine tambayar da mai tambaya ke yi ta gaba. A'a bana yin tafiyar kasuwanci saboda ni ma'aikaci ne na injiniyarin kamfani.

Tambaya ta gaba ya ce yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Magana ta gaskiya, ina ba da maximum cooperation dina wajen haɗa kai da su, teamwork da surance don tabbatar da aikin ya tafi.

Tambaya ta gaba aka ce ana da sa hannu a saƙonni? Amsa e akwi.

Tambaya ta gaba ya ce kana sa belt kullum? Amsa eh ina sa belt musamman in zan je aiki domin wondon ba zai zauna ba sai da belt. Kugun nawa ya yi kaɗan.